Gaskiya ina son wurare masu hayaniya amma ba ko da yaushe ba. Ya danganta da wane irin yanayi. In ina cikin yanayin farin ciki kuma yanayi da ya kasance cewa ina son in yi ihu sosai to dole yaka ya, ya zama to dole sai wuri mai hayaniya zan iya zuwa. Amma kuma bayan nan in ba, ba wannan ba ai a tsari na ni gaskiya. Ni hankali na kwance ina natse ne, ina son hutu, ina buƙatar natsuwa, na fi son to wuri mara hayaniya gaskiya. To wuri mai hayaniya ya kan saka ni ciwon kai ma gaskiya. Amma dai kaman yanda nace maka a baya ina son in yi, in yi surutu sosai ko in yi raha da sauransu to nafi son wuri mai ɗan hayaniya amma kuma ba wai mugun hayaniya sosai, ba irin dai hayaniya ɗan kaɗan haka. Amma a tsari na ni gaskiya ban son wuri mai hayaniya sosai saboda ni mutum ne wanda ko a ɗaki zaka gani zan shiga ɗaki na in rufe kaina ni kaɗai daga ni sai ni sai wayana. So wuri mai hayaniya gaskiya ba wuri bane gaskiya a, a mafiya ka, akasari lokacinda nake so.

Wai, wai, wai, wai, wai, wai, ka mun babban tambaya. Gaskiya abincin gargajiyan da na fi so ita ce danwake da mai da yaji. A rayuwa na ina son danwake da mai da yaji. Barin in ba ka ma dai wata takaitaccen tarihin game da abincin gargajiya na da na fi so wato danwake da mai da yaji. Lokacin ina makarantan sakandare ina aji daya na babban aji kenan wato SS1 da SS2. A sati nakan je da danwake da mai da yaji yakan kai so biyu a sati ko so uku ma wani lokaci. Ni nake haɗawa, nakan siyo garin in kwaɓa abu na, in dafa, in watsa, in dafa, in haɗa mai da yaji na in saka su ɗan ƙwai da su kayan salat haka a ciki in je da shi makaranta. So gaskiya danwake da mai da yaji shine abincin gargajiyan da na fi so. Ban ƙi ace in ci shi kusan kullum ba wallahi. Saboda abinci ne na gargajiya mai daɗi ga ɗanɗano.

Ka ce sau nawa kake share gida amma ba ka tambaye ni a rana ba, ko a sati ba, ko a wata ba ko a shekara ba. To amma dai bari in ma dai faɗa maka dai. Kullum dai da safe ina share gida. Ina share gida, nakan share gaba ɗaya gidan barandan gidana sannan in zo in share ɗakina, in share soro, in share sauran wurare dai haka. So nakan share gida gaskiya kullum. In kuma ma datti ya ƙara taruwa kuma ya danganta da yanayin taruwan datti. A rana nakan share gida sau biyu ko sau uku gaskiya. Ya danganta da yanayin taruwan datti. To ya danganta ne. In kuma ma a sati ne ai, ina share gida yakan fi so sha huɗu haka, ko ba haka ba. A wata kuma dai to gashi nan dai. Ya danganta da yadda ka ke tambaya. Amma dai nakan, na dai faɗa maka dai nakan share gida gaskiya sau biyu sau uku a rana.

Yauwa kana tambayan yadda unguwar mu take. To ni ina zaune ne a unguwa. Unguwa wanda mafi akasarin mutanen da ke zaune a unguwar ma'aikatan gwamnati ne gaskiya, so ana kiran unguwar da Low Cost. So gaskiya unguwar mu ba wani hayaniya sosai gaskiya ba, unguwa bani mai hayaniya sosai. Akwai kuma titi a unguwar, ga kuma ruwan famfo da wuta kuma da muke da shi a unguwar mu. Kuma gaskiya akwai tsaro sosai a unguwar, duk da dai kwana, kwana da kwanaki muna ɗan samun matsalolin tsaro, amma kuma da yake al'umma mun tashi tsaye, so mun magance wannan matsalar da muke samu na yan ƙanana ƙananan sace sace da sauransu. Gaskiya unguwar mu unguwa ce wacce akwai daɗi gaskiya, zamanta akwai daɗi, kuma nutsuwa a unguwar kuma babu hayaniya sosai.

Ina zuwa kasuwa ne in ina da buƙatar sayan abu ko kuma in an aike ni a gida, ko kuma in ina so in je in duba wani abu da nake so in siya ko kuma in san farashin abu a kasuwa a lokacin da nake zuwa kasuwa. Ama bayan nan gaskiya babu abin da ke kai ni kasuwa, saboda ni gaskiya kasuwa ma ba wani wuri bane gaskiya da nake son zuwa. Saboda yawan jama'a da cunkoson al'umma da sauran su ne.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa kai. Me ya sa bazan riƙe lema lokacin ruwa ba? Kana so ruwa ya dakeni ne, ruwa ya bani kashi. Gaskiya ina, ina riƙe lema lokacin ruwa saboda yana tsare ni da kayana da kuma duk wani abu da na riƙe daga jikewa daga ruwan sama. So abin da ya sa nake riƙe lema kenan yana kare ni daga ruwan sama da iska. Har wani lokaci ma kuma, in kuma ana rana ne ma kuma nakan yi amfani da shi saboda yana tsare daga rana. Amma ni gaskiya ana ruwa sama ina amfani da lema.

Gaskiya ban cika son abinci mai yaji ba, sai dai nakan kuma ci abinci mai yaji saboda to ba yanda na iya. Amma gaskiya ban ci kasan abinci mai yaji ba saboda za ka gani shi abinci mai yaji mafi akasari yana kawo cututtuka kamar su ulcer. Yana ɗaga ulcer, in mutum na da ulcer, so gaskiya ban cika so ba. Yana kawo tashin zuciya da sa mutum ya dai galabaita haka, so ba wani abu ne da na fiya so ba. Amma kuma akwai lokutan da za ka ɗan ji kana kwaɗayi, kana sha'awa kamar wani lokaci kana so ka ɗan dafa ɗan taliyan yaran nan haka ka saka mai yaji sosai ka ɗan ci ko kuma irin ka dafa farfesu haka ka san shi farfesu in bai yi yaji ba baya daɗi. To sai, shine.

Wai, wai, wai ina amfani da intanet a kusan ko da yaushe. Ina ga a rana a cikin awa ashirin da huɗu da ke rana nakan yi amfani da intanet. Ina ga a cikin awa ashirin mafi a Kasari gaskiya. Saboda ni mutum ne yawanci wanda nake kasuwanci kuma nake ayyuka haka da ya shafi amfani da intanet. So dole ne da intanet zan yi amfani in yi mu'amala da kostomomi. Ina da dai sauransu. Kuma ina amfani da intanet saboda in yi karatu. So gaskiya ina amfani da intanet sosai a rana. Gaskiya yakan kai awa ashirin.

Ina cin citta abinci saboda gaskiya citta yana magunguna abubuwa da yawa kamar mura da sanyi da dai sauransu. So kuma yana saka abinci yayi ƙanshi. So ina saka ci abinci kuma ina cin shi kuma abinci gaskiya. Ina jin daɗin a saka mun citta abinci saboda yana ƙara ɗanɗano, yana ƙara ƙanshi kuma ƙashi da ma magani ne. So gaskiya ina son citta.

Ba na harsashe lokacin bacci. Duk da dai na san tambayan da ka yi ba haka ba ne asali yanda ya kamata kai tambayan. Ko kana so ka ci magagi lokacin bacci? Gaskiya ba na yi, ba na yi. Abin da ya sa na ce maka ba na yi harsashe lokacin bacci saboda ina yin addu'a kafin in kwanta. To kuma yawanci shi addu'a yana kare mutum daga yin duk wannan abubuwan haka. Yana hana kuma mutum hada mafalki mara daɗi. So gaskiya ba na harsashi lokacin bacci.